A'a ni tsakani da Allah sao'in da nake kallon wayata suna da yawa. Saboda a ko da yaushe za ka ga ina akan online. Da safe in tashi, ba'a abinda nake fara yi, illa in dauko wayata. Da rana ina akan wayata, da maraice ina akan wayata, da dare ma ina akan wayata. Duk lokacin ocin da zaka zo ka same ni zaka taddani ina amfani da wayata. Ina matukar hawa online. Sakamakon wasu za kaga ba su cika hawa online ba. Amma ni gaskiya ina yawan hawa online. Amm wa'yansu za kaga rashin data ne. Wayansu zakaga rashin data ne yake sa su, rashin ke sa su ba su hawa online sosai. Amma ni ko ina da kuɗi ina jinyunwa in dai ban da data to sai na son ya data na. Ina son ya data na. Sakamakon waɗansu za kaga ba su damu da wani data ba. Wani ma ɗan makulli zahaga suna sa. Amma ni gaskiya Alhamdulillah ina matukar san ya data. Don a rana kusan duk rana ma saina san ya data. Kusan duk rana ne wannan.

Eh, irin wasan da na ke yi a waje ga skiya. Yanzu babu wani wasa wanda na ke yi, wanda na ke yi yau da kullum. Sai dai kala-- ina kallon wasa kuma wasan ƙwallon ƙafa shine wasa wanda na ke yawan kallo a ko da yaushe. In za a yi wasa ko ban je kallo ba, zan ɗauko wayata in duba in ga wane wasanni ake yi a lokacin ko da ban samu halin zuwa ba. Saboda yanzu kuɗaɗen da ake ansa a wurin kallon kwallon sun ƙaru, za ka ga ba kowa bane yake zuwa. Sai dai mutum inyanada 'yar datar shiko free facebook zai iya shigaya duba ba tare da ya je can wurin gidan kallon kwallon ba, ya biya kuɗin shi ya shiga. Wannan shi ne tatakaice.

Eh ina iya hawan keke. Duk da dai ya kasance na daɗe ban hau keke ba. To amma yanzu lafiya lau zan hau keke, in tuƙa shi ba tare da wani ya samu muskila ba ko wani abu. Duk da ɗaɗewar da nayi ban hauba. To amma a lokacin da, lokacin muna zuwa wajen mai haya, aƙalla ina iya kashe kuɗi duk kuɗaɗen da ke gare ni. Wajen ina iya kashe duk kuɗaɗen da ke gare ni wurin hayace, ɗaukar hayar keke. Za kaga na sami kuɗi, ina iya zuwa duka in kashe su hayar keke. Kalan wanda akeyi ɗan biyu goma ne ko biyu biyar za ka je ka zagaya ka ba da. To a wannan lokacin gaskiya na fi hawan keke. Sakamakon lokacin yanzu ba ko da yaushe ka, kai harma a shekaru biyu ban hau keke ba. Kuma ba wai dan ban iya ba ko dai ba ta kama ba ne ba, in hau. To amma mashin, shi ma dai a zamanin baya ban hau ba. Sai yanzu lokacin da na fara zuwa makaranta, lokacin ne na fara hawan mashin. Lokacin da aka sayo wa baban mu wani mashin, wanda yake hawa yanzu da shi na iya mashin. Ina ansash shi ne in zamu je makaranta. Amma ƙahin in fara ansashi lokacin da muke zuwa makaranta, yana ansa mu ɗaya hau cikin unguwa da daddare ana koya mun, ana koya mun mashin. To ahaka ahaka a hankali a hankali har na iya aka dinga bani in za ni makaranta. Ina goya mutum ɗaya muna tahiya tare har ya kai ga ina ɗaukan mutum biyu muna dawowa, muna, muna dawowa tare. Saboda lokacin, lokacin da ina aji ɗaya wata sa'i ni kaɗai zan tahi mu dawo mu uku. Wata sa'i kuma zan ɗauki cikin abokaina mutum ɗaya wanda ya fi shiryawa da wuri saboda ba na son waɗanda za ka ga za ka je makaranta kai ka biya ka jira su sannan ku tafi. To wannan dalilin yasa nake tafiya ta, sai dai idan za mu dawo lokacin tare muke tashi sai mu dawo tare. Saboda za ka ga wani ka je ka hito hutun ƙarfe takwas da rabi kana jiran shi har ka kai ƙarfe tara ba ka gama ba. Bai gama shirya wa ba ya ɓata ma lokaci. To shi ya sa wata sa'i ni ke tafiya ta. Mu ka je can sai mu haɗu wurin dawowa mu dawo tare. Kawai a lokacin ba wani ansa kuɗin, bana ansa kuɗin kuwa na mai. Zan je ni da kuɗina nake zuwa in zuba mai. Na zuba mai mu je mu dawo ba tare da na karɓa kuɗin kowa ba. Saboda lokacin ina da kuɗi, da kuɗi na na aljuhu na nake zuba mai. Mu ka je zan sa man ɗari biyar ɗari uku mu fita da shi. Mu ka je mu dawo ba tare da an samu watan matsala ba. To amma dai keke gaskiya shi keke an lokacin baya ne saboda ka san duk wanda, duk wanda zai iya abin hawa dole ya hara da kake kahin yazo ya dinga ya iya mashin. Duk da dai na san za a samu waɗansu wanda su daga mashin suka hara. Amma mafi yawan mutane kashi 99.9 za ka ga da, kashi 99.9 za ka ga, za ka ga akwai sai sun fara hawan keke sun iya shi sannan za su je su dinga hawan mashin shi ma su iya. To ni ma dai ina ɗaya daga cikinsu na fara hawan keke daga baya na ji na iya mashin. To Alhamdulillah, batun gwalgwadodi da keken da mashin ɗin duka ina hawa, ina hawan su kuma ko wane lafiya lau zan.

Eh, Allah ya hadin gaskiya. Gaskiya ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba. Amma so da yawa ina sha'awar sayan kaya, kaya akan, akan yanar gizo musamman akan Temu ko wa'ansu manhajoji makamantan haka. Saboda a can da za ka ga kayan da ba ka taɓa gani ba ko kuma ka ga, taɓa ganinsu amma ba su kai cen wanda kace, kace ka sani ba. To, duk lokacin da ka shiga dole za ka ga abun da ya burge ka, sai dai rashin kuɗiya yana kasai. To amma so da dama duk lokacin da na shiga, na ga kala wa'annan kayayakin ina ji sha'awar sayan kalansu. Dudda wa'ansu ba akan manhaja bane ba. Wa'ansu za ka gansu akan kafar TikTok ne. Za ka, ana talla kaya ko kayan saya ko wani abu. To kala wa'annan za ka ga ina sha'awar, ina sha'awar sayan kalansu. Musamman akwai shafuka wanna za ka gani na yan China. Waɗanda za ka ga suna talla kaya, suna talla kaya. Kuma kayansu za ka ga da sauƙi, da rangumi, da da fusa. Za ka ga riga ko wando ana cewa one dala kimanin dubu ɗaya ɗari biyar. Kuma haka za ɗauko a kawo ma har inda kace ba tare da wani shakku ba. To gaskiya a duk lokacin da na shiga kala wa'annan kafafen sha, sada zumuntai ko manhajoji, na ga kala wa'annan kaya ina sha'awar sayansu. Matukar ina, ina sha'awar sayansu sai dai rashin kuɗi shine dalilin da yake sa aki saye. Amma duk wani, duk wani wanda zai shiga kala wannan wuraren dole zai ga kayan da sukayi, suke bashi sha'awa sosai. Waɗansu ga su burge ka wa'ansu kuma ba su burge ka kuma Alhamdulillah yanzu hakan su kayan da sauƙi. Sai kuma su ɓangaren Temu, mutanenmu 'yan Najeriya suna yawan kuka da su. Daddace wa lahinsu mutanen nenamu. Za su je su sai keken ɗinki amma kaga an kawo musu keken ɗinki kalan na wasan yara. To kuma wannan ba laihin Temu ɗin bane ba daga mutanen mu ne masu saye sai ka ga an nuna ma keken ɗinki dubu ɗaya zuwa dubu biyar ace ma keken ɗinki ne. Kuma saboda sam banza kawai ya he ka je ka sa kuɗinka, ka je ka sau. To ka ga wannan, kai da ji ka san ba keken ɗinki bane ba mai girma. Kuma a kowane lokaci da haka suna sa, suna sa girman keken ɗinkin ga shinin santimita gaba ko ga tsawon shi ga komi. Duk mutane basu duba wa kawai su sun ga araha in su je su sayo to kuma a ƙarshe aka wo su wanda ba shi bane ba. Ta su zo su yi tara complaint. Su yi ta cece-kuce cewa an kawo masu wanda abun da ba shi sukayi oda ba. Kuma alhalin ba laifin kamfanin bane ba. Laihinsu ne ba su duba size saboda duk kayan da za, za ka saya in kai su kudulla a ƙasa za ka ga kalan girman kayan. To wa'ansu suna du-- wa'ansu sun sani, sun san girman size ɗin, sun san girman size ɗin to amma ba za su, su kudullin bane basu duba wa'ansu kuma ba su san, za su yi su kudullin saka girman size ɗin amma ba su sanya girman zai kama ba. To shi ya sa a duk lokacin da suka shiga suka ga an sa masu keken ɗinki ko wani abu a ce masu dubu ɗaya da ɗari biyar su kuma koyaushe su je su tura kuɗinsu, su tura dubu ɗaya da ɗari biyar ɗinsu su zauna wai aka kawo masu keken ɗinki. Alhalin ba keken ɗinki bane mai girma. Karamin keken ɗinki ne. Shi ya sa ko da yaushe a je suke complaint daddada yi lahinsu ne. Ba laifin wanda ba. Wannan shi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Lokacin hamma, in hannun dama ne, zaka sa shi a daidai ya ƙalli tafin hannunka. In kuma na hagu ne, zaka sa bayan hannu-- bayan hannunka ka sa ka tarbe. Saboda addini ya korya da mu yadda in mutum zai yi hamma zai din ga sa hannun sa in hannun dama ne in kuma hannun hagu ne, ga yadda za ka sa shi. Sakamakon, waɗansu za ha ga ba ko da yaushe, bane su ke sa hannu, kawai sun yi hamma. Za ga kawai bakinsu a wanga le, ba tare da sun sa hannu ba ko wani abu, musamman wa'andan ba musulmai ma. Amma in dai kai musulmi ne, in dai kai musulmi ne, za ka ga in dai lokacin da ka yi hamma, da ka yi-- da lokacin da za ka yi hamma, za ka sa hannunka ka tarbi. Wa'anna abubuwan an koya su tun a, tun a makaranta. Tun mutane suna ƴan yara ake koya masu wannan abu. Lokacin da za ka yi hamma, za a ce ma ka, sa in hannunka ne na dama, za ka sa cikin tafi. In kuma na hagu ne, za ka juya, za ka juya hannunka daga baya, da baya hannu za ka rufe shi. Saboda haka, za ga wa'ansu suna yi, wa'ansu ma za ha ga duk da sun sani ɗan sakamakon ba su saba ba da ba saba rufewa ba, za ka ga sun zo suna, suna abun da bai kamata ba. Suna barin hannunsu, suna barin hannunsu ba su sa. Za su bar bakinsu sun yi hamma ba su sa hannu. Su har su gama hamme ba za su yi sa hannu ba. Waɗansu za kaga sai an masu magana, waɗansu kuma mantuwa ce sakamakon ba a, ba a saba ba. Za kaga akwai wa'anda ba su saba rufewa ba. Amma, amma in dai ka saba, in dai ka saba, za ka ga ka yi shi yadda ya kamata. Za ka sa hannun dama. Zaka sa tafin hannun kane daga in kuma za ka sa hannun hagu. In kuma za ka sa bayan tafinka. Sakamakon, waɗansu za kaga kawai ba su suna barin hannunsu a wanga le. Mahi a kasari. Mahi yawan mutane za kaga ba kowa ba bane ba yake cika wannan ƙa'ida. Wanni kawai dai lokacin da zai hamme ta zo mai, in ma ya sa hannun, za ka ga ba a daidai ya ke sawa ba. Yana iya sa na hagu a taf-- yana iya sa tafin hannun shi na hagu ya ruhe. In kuma ya sa tafin bayan hannun shi na dama ya rufe. Sakamakon, ƙarshen saboda mutane suka yi da wannan. To amma ba abu bane ba, ƙarami ya kamata ace mutane suna kiyayewa saboda abu ne wanda ba ƙarami ba. Saboda a yadda aka ace faɗa mun, in mutum ya yi hamma, zai hamma bai rufe ba, lokacin shaiɗan yana mai fitsari a cikin baki. To shi ya sa duk lokacin da aka yi hamma ko da yaro ne na goye ko wanda bai mallaki hankalinshi ba, za ga uwayen shi suna sa hannu suna rufe mai baki. In komai ya girma ne, za a dinga tsawata mai ace dinga rufewa saboda dalilan da suka zo. Wa'anda aka faɗa ka da mu cewa in ba ka sa hannu ka rufe ba, shaiɗan zai ma fitsari a cikin baki. Toh wanan ya kamata ace mutane sun dauke shi da mahimmanci duk yadda aka ce ayi mutane su dinga.